Eh, wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa, wanda ake bugawa. Musamman ta mata yana ba ni sha'awa sosai sosai, gaskiyar ina matuƙar sonsa.

A'a ba na son wurin masu hayaniya mafi tsawon gurin da. Yake saboda shi hayaniya wani lokaci yakan kama ciwon kai da wasu abubuwa haka.

A shirye shirye kai. Nakan shirya abin da zanyi a lokacin da ya kamata in yi sannan in kimanta musu cewa bayan na gama wannan zan fara da wannan ko ga abin da ya kamata in fara. Shi yakan sa in kammala komai cikin sauƙi.

Nakan buga wasan ƙwallon ƙafa a kowacce yammanci bayan na fice. Yana matukan birgeni su iya wasan da na kekena.

A'a gaskiya ba na yi, saboda irin sifan da Allah yayi mun ba wani a jiki nake da shi ba sannan ma kitse dai ka ji kala ake nema a jikina. Saboda da haka mika jiki da safe zai kawo mun, kara kawo mun wasu abubuwa ne ba wai taimaka so bana buƙatan ramewa.

A sosai mana dole in duba kai, abunda aka ce da kuɗi ai ba'a wasa da shi. I nakan duba sosai ma kuwa.

A ina da takalma zan ce sun kai da kala talatin. Haka dai, kala daban daban da kuma yanayin su daban daban. Wani boot ne, wani ƙofar shu ne, wani kuma high heel ne.

Gaskiya suna da yawa amma, abunda nake tunani daga a yarinyata, ba abu bane mai kyau, sanda in yi tunanin yadda, namiji ke wulaƙanta mace.

Ba amfani da sau ba amfani da sauro net ba a, a sai dai ace amfani da net na sauro. Eh, ina amfani da ita saboda ba na wasa da sauro, ba na son abun da zai taɓa jikina balle kuma a ce da ƴaƴa ta. So dan ni da ƴaƴa duka muna amfani da net.

A'a gaskiya ba na son sai dai in ta kama dole, saboda shi yinwa ba abu bane mai kyau, wanda kuma ɗan adam ya kamata ya zanna riƙe ta. Amma idan ta kamani dole dole ina ci amma kuma kai ba na son cin abincin titi.

Eh, rubutar rahoton kam na kan yi shi kusan kullum musamman daga wurin aiki. Bayan na gama duk abin da zanyi, kowace rana ana buƙata ta in rubuta rafot akan abun da nayi na rana.

Nakan zuba ina da kwandon shara daga bayan ɗaki na wato corridor take nan. Bayan na ɗauko wacce datti sai in zuba ta a ciki idan kuma ta tashi cikewa zan ɗauke ta in kai ta can bola ta unguwa a can waje yanda ake tara datti. Kowa ke taro dattinsa ya kai yanda za a zo a ɗauke aka yi wuraren da ya kamata ko a ƙona sa.

Ah gaskiya, yanda nake haɗuwa da abokanaina ne shine idan ina son in gansu, sai in tashi inje gun aikinsu, ko ko kamar lokacin break haka sai mu haɗu da su, ko ko inje gidajen su a ta weekend mu haɗe da su mu mu gaisa muyi hulɗa tare.

Eh ina sanya wa amma ba kullum kullum ba saboda ni mace ce sai in ya tashi na sa wando wacce ya ƙunshi wanda zan yi amfani da belt.

Eh ina da jakkuna daban daban amma nafi amfani da jakata baya irin anii wanda ɗalibai kan kai makaranta saboda shi abubuwa da yawa sukan shiga kuma zan iya rike abu mai nauyi a cikinta.

So-sosai makuwa ina sanya agogon hannu, ina da tasarka, na fi son tasarka. Yawancin agogona yana tasarka ne to na kan yi amfani da shi sosai ko ba don ganin lokaci ba amma don fashion kawai na kan sa, na ado kawai ma na kan sa.

Gaskiya ince CD uwata wacce ta haife ni. Wanda a ko wani yanayi da na samu kaina a ciki ba ta bari na duk iya ƙoƙarin ta kuma ta ganni da farin ciki, to zan iya ce uwata.

Yanayin da na fi so shine yanayin walwala, wato komai ya zama a wadace. Idan na juya nan din abin da na ke so ace na iya siya, kuma na iya biya buƙata magana, to wannan farin ciki yake ban sosai.

Gaskiya ina ci amma wuri ba da baƙi haka ba wacce za a ce ɗanye ba, sai dai irin wadannan duka an sa a cikin abinci ko, ko an tafasa nama da shi ina iya ci amma ba ɗan yanta haka ba.

A, AC kai. Na fi son AC mai wani fanka. Fanka in ya daibi datti ya kan iya sa mura. Amma wannan AC kuma shiga jikin mutum yake sai ya gyara maka skin ɗin kama. AC na fi so.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, musamman ta, ah, ta mata. Ina son kallon shi sosai yanda ake amfani da energy ake gudu bub bub bub a buga wasan. Na fi so gaskiya wasan ƙwallon ƙafa.

Eh nakan kalla taurari da daddare idan na fita waje kenan amma ban fita ba ban cika ruwan jibi ba kuma ban cika fita ba da irin musamman dare amma nakan kalla tauraro.

A sosai ma. Ina da kwamfuta a ciki kuma nake aiki ba sai na fito wani wuri ba, wato working online kenan. Ina dashi, na kanyi abubuwa da shi sosai, so eh ina yi.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka zama ka san me kake so, ka zama ka san abun da ka fito nema. Kuma sai ka zama a nitse kana addu'a ga Allah kana abin da ya kamata kana addu'a ga Allah za ka ci gaba. Kuma nan nake gani kamar abu mafi muhimmanci ke nan gare ka a kasuwanci.

Ina bacci da rana amma yara ba su kan barni in yi bacci saboda in na fara wannan ya zo ya ɗaga ni, wancan ya zo ya ɗaga ni. To yana mun wahala amma kuma ina yin bacci rana.

Wannan tambayan na kwaɗon kwai kuskure a kai. Ina fahimta shine, wane sau'i kake kallon wayarka ko? To nakan kalla wayana kusan kowane lokaci, da safe, da rana da kuma wuce lokaci. Idan ƙau bukatar yin amfani da ita ta tasu, nakan ɗauka saboda a yanar gizo-gizo nake aikina na kuma samu kuɗi.

Nakan magance su ta wurin yin yunƙuri. Nakan yi ƙoƙari in san miyene matsalar farko, kamin in nima mata mafita ina kuma tsada ta.

A sosai ma musamman ni da ban yi wani lafiya. Nakan raba abinci na da mutane saboda irin abincin da nake ci ba shi ya kamata su ci ba su uma abincin da suke ci ba shi ya kamata in ci ba.

Eh nakan yi amfani da shi idan ɓuƙatata taso musamman idan zan yi reporting kuma. A'a abu ne wanda ya ƙunshi ɗaukan lokaci ka yi recording on voice in bani da shi nakan yi amfani da shi.

Tab ai idan naga lokacin biyan albashi yayi, farin ciki nake saboda na san zan samu kuɗi in saya abubuwa masu daɗi, in ci ma raina, in kuma sha lagwada.

A'a, bana iya yi, saboda ni ba zuriyan Fulani bane, kuma ba mu da dabbobi, so gaskiya ban iya idan na fahimta kiwo kena ake tambaya? To gaskiya ban iya ba.

Tebur ina ta wurin aiki ba wani girman kirkiya ke da shi ba amma yana iya ɗaukan laptop ina da wasu ƙanana abubuwa da nake amfani da shi a gun aiki.

Lokacin da na ji damuwa, nakan durkusa in yi addu'a wa Allah ya kawo min sauki ya kuma ba ni hikima da zan yi amfani da shi in fito a cikin yanayin da nake ciki.

Tsose ma kuwa saboda idan na fito, kamin in fito da ta da shi sai na tabbatar ga abunda nake so in samu kamin na in fito da ita in bata kuma tsari.

Nikan shirya ayyuka na bisa ga abin da zan yi bayan na gama wannan, zan shiga wancan bayan na gama wancan, zan shiga wancan. To haka nake tsara ayyukoki na ko wace rana.

Na kan je kasuwa ranar Lahadi a kwai wata kasuwar da mu ke zuwa mu ci. Na daren Lahadi sai in jira saboda kusan komai da kumai akan samu rana. Wanda ba'in garin ba ma su kan zo daga nesa don su zo su ci kasuwa. So haka nake siyay yana.

Na kan yi amfani da mai ne wacce aka fi sani da ita da Vaseline wanda da shi ba lotion bane. Na amfani da shi don gyara jikina.